Ina da takalmomi kamar guda talatin haka. Su ne takalmomi na a kalla ya fi talatin, ya fi talatin. Eh suna da kyau. Ina da open shoe, ina da half cover, ina da Crocs. Eh takalmomi na ya kai guda ɗari yanzu. Nasan ya ya, ya fi ma fiye da ɗari. Akwai fari, akwai baƙi, akwai ja, akwai blue. Eh takalmomi suna da yawa dai. Sai wanda naga daman sawa. Wata rana kuma in nasa takalmi sai in kyautar da shi. Saboda ina da takalmomi ya min yawa. Yanzu a kalla na sayi takalmi kamar guda ɗari haka. Takalmomi na guda ɗari. Na ƙara na sayi fari, na sayi baƙi, na saya, na sayi blue. Jiya Kirismas na je kasuwa na saya suit, na saya jumper.

Eh gaskiya ina son kallon faɗuwar rana sosai sosai ina so. Yana mun daɗi gaskiya kallon faɗuwar rana. Idan na kalla faɗuwar rana ina jin daɗi gaskiya. Yanayin da rana yake, yake faɗuwa. To gaskiya ina, ina jin daɗi. Ina jin daɗi, ina son kallon faɗuwar rana sosai sosai. Misali kamar yanzu yadda weather yachanzun yake ina sa su. So amma gaskiya na fadai kaiwai ina son ganin, ina son ganin faɗuwar rana, inga yayin da yafi lafiya, yanayin da na zance yanayin filawan. Kawai dai ni ina son kallon faɗuwar rana dan yina mun kyau. Kuma nima abokin haka ne. Nima abocin kallon faɗuwar rana ne gaskiya.